Wayarka tana daidaita haske da kanta? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, wayata tabbas tana daidaita haske da kanta. Amma sai dai nine in na saita ta a hakan shine take daidaita haske da kanta. In kuma ban saita ta a ta daidaita haske da kanta ba, gaskiya bata daidaitawa. Kenan amsan a nan shine ya dangantaka da ni yanda na sata. Da kanta da kanta bata iya yi hakan da kanta ba. Sai dai ni in na sata shine zata yi hakan da kanta. Yanzu amsarku anan ita ce wayata tana daidaita haske da kanta in na sata hakan. Wannan shine taƙaitaccen amsa tambayarku. Na gode sosai.

Waɗanne ƙofofin, waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Na gode da wannan tambayar taku. Ina amfani da kafofin yaɗa labarai kusan kaloli ko kuma gungugungu kala uku. Akwai kafofin yaɗa labarai na gargajiya, waɗan su ne akafi sani da gidan talabijin ko gidan rediyo ko wasu abubuwa makamanta haka. Akwai kafofin yaɗa labarai da ya shafi cikin al'umma, majalisa, gungun taro da sauransu. Akwai kafofin yaɗa labarai da ya shafi na kimiyya da fasaha na zamani, abin da ya shafi Facebook, Twitter wato X a yanzu, Instagram, Telegram da sauransu. So ina amfani da su sun kai guda goma sha biyu in dai su kuke tambaya. Na gode.

Kana son wurare masu hayaniya? Na gode da wannan tambaya taku. Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Na fi son wuri, wurare masu natsuwa da babu hayaniya ko kace-nace ko wani abunda zai daga hankali. Saboda hayaniya yakan sa gaba da faɗa da wani duk abunda dai hana kwanciyar hankali. Rashin kwanciyan hankali dai hana haɗin kai. In babu haɗin kai kuma babu cigaba. Shi yasa na fi son guri mai natsuwa. Bana son guri mai hayaniya. Wannan shine ataƙaice. Na gode.

Yaya jadawalin aikinku yake? Na gode da wannan tambaya. E jadawalin aikin mu jadawali ne wanda ake tsarashi na mako-mako, wanda mako-mako idan ya kasan ce guda huɗu zai bada wata, watan kuma shima sai a nunka shi ma ya bada sama da haka. Ana rarraba aiki daidai da kwanaki da zai nuna yanayin yadda tsarin yake da sauƙaƙa aikin.

Wane launin tawada kake amfani da shi? Na gode da wannan tambaya. Taku. Ina amfani da launin tawada baƙi, ina amfani da launin tawada ruwan shuɗi, ina amfani da launin tawada ja. Amma dukkansu sun dangantaka da lokacin amfaninsu ko a wane lokaci ake bukatan shi. Kamar a ce blue wanda da Hausa ana ce masa ruwan shuɗi, ina amfani da shi gurin rubuta karatu wa ɗalibai na na ma-makarantar matakin farko ko makarantar mataki na biyu ko mataki na, na uku. Jami'a kenan. Da baƙi, da ruwan shuɗi duk ina amfani da su ne a wajen aiki maka mancin haka. Sai kuma ja, ja ina aiki da shi ne lokacin jarrabawa in an yi dan maka masu don masu makin su ka ga sakamakonsu. Ina amfani da ja ne a lokacin alƙalami mai jan tawada maka musu jarrabawansu. Bana amfani da baƙi ko mai ruwan shuɗi, ina amfani da ja ne. To ya dangantaka da abin da kake yi a lokacin. Amma ban isa ince ga takanannen guda ɗaya da nake amfani da shi ba. Ko wanda ina amfani da shi ya danganta da aikin da nake bukata a lokacin. Na gode.

Kana fi, kana fi son tufafin auduga ko siliki? Na gode da wannan tambayata ku. Amma tambayan ba ta haka ya kamata ta fito ba. Kafi son tufafin da akayi da auduga ko kafi son tufafin da aka yi da siliki. Ya gaskiya, haƙiƙanin gaskiyan gaskiya, na fi son tufafin da aka yi ce da auduga. Domin ya fi ƙwarjini, ya fi tsada, ya fi cika ido, ya fi kamala ɗukka wasu abubuwa. Amma bawai nace bana son tufafin da aka yi shi da siliki bane? A'a, ina son shi amman na fi son wanda aka yi da auduga. Domin yana jimawa, wuta ba a ɓata shi da wuri, yana jimawa, duk wani abu mai ƙarfi baya tasiri a kansa ba kamar shi siliki ba. Wannan shine dalilin da ya sa ma na fi son auduga, tufafin da aka yi da auduga, akan tufafin da aka yi da siliki. Wannan shine a takaice ce, na gode.

Yaya kake zubar da shara? Na gode da wannan tambaya ta ku. Ina zubar da shara ne bayan na tanadi abun da nake zuba sharan a cikin ɗaki ko wajen ɗaki ko mafi kusa da ni. In sharan ya taru a ciki sai in ɗaga shi in kai shi ainihi abun da nake tara shara na cikin gida kenan wanda ba ni kaɗai nake amfani da shi ba sai mu tattara. Shi ɗinma in ya cika ana ɗauka a kai shi waje kan titi ko wurin da gwamnati ko masu mukamai wanda suke mulkin inda mutum yake suka ajiye domin zubar da shara suka tanada sai in kai in zubar. Wannan hanyar shine ke bi wajen zubar da shara kuma ina tunanin shine hanyar da yafi kyau in mutum yana so ya zubar da shara.

Kana yin ciniki a kasuwa? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, tabbas ina yin ciniki a kasuwa. Cinikin da ya wuce tsammanin ku ko ya wuce tsammani na, amma ya dangantaka da rabo ko sa'an da nake da shi. Wata rana bana cinikin kwata kwata, wata rana kuma ina yi sosai, wata rana tsaka tsakiya. So wannan haka sha'anin kasuwa take. Ban isa in ce ina ciniki ɗari bisa ɗari ba ko kuma bana ciniki. Yana zuwa ne da sigan yanda Allah ya siko shi ko yanda lamarin yakasance. Wannan shine a taƙaicen taƙaitawa. In kuma ba da amsa ne direct kawai don in ce wa, eh, ina yin ciniki a kasuwa.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Na gode da wannan tambaya. Eh ƙwarai tabbas ina bin ƙa'idojin aiki. Ina bin ƙa'idojin ne inda aka gindaya su doka da oda ko izini na aiki ko ƙa'ida ina bin shi a yanda aka tsara su. Bani karya wa ga son zuciya ta ina bin su. Ina bin gundarin tsarin aikin ɗaki ɗaki. Bana aiki da son rai, bana aiki da son kai, bana aiki da duk wani abun da dai ƙawata waya wa aikin da nake yi ko gurin aikin da nake yi ko wa wanda nake yin aikin. Wannan shine haƙiƙanin yanda nake gudanar da aikina kuma kowane iri ne bana yi da son rai ko son zuciya ko duk wani abu haka. Inayine domin aikin tasamu cigaba nima nasamu ciga ba wanda nakewa aikin yasamu ci gaba inda nakewa aikin asamu ci gaba nagode.

Me kake saya daga kasuwa? Na gode da wannan tambaya taku. Ina sayan abubuwa da yawa a kasuwa. Ya danganci, ya dangantaka da abun da ya sa na tashi daga inda nake zuwa kasuwar. In na tashi domin dalilin kaza ne, so kazan nan zan je kai tsaye. Imma saya ne ɗanyi imma sayarwa ne, wannan ya dangantaka da abun da ya kai ni kasuwar ne. Eh, nakan iya saya kayan masarufi, abinci, kayan sutura, takalmi, wando, riga, kayan aikin gini. Duk wani abu de da ake sayarwa a kasuwa nakan iya saya. Ya dangantaka da me nake buƙata a kan gaba ko me nake so. Wannan shine haƙiƙarin gaskiya. Amma ban isa in ce ga abu guda ɗaya tak guda ɗaya ras da zan ce shi nake siya a kasuwa ba yanzu aka bani aka ce in faɗa abu guda ɗaya da na fi saya a cikin abubuwan da na faɗan nan. Zai zamo mun aiki ɗin ba a aje ni ko kuma ban tsara yin hakan ba. To babu wani takamaiman abu guda ɗaya da zan ce shi inne. Shi ya sa na lissafa abubuwan da nakan iya saya kuma ya danganci lokacin da nake buƙatan abun. Na gode.

Kana fi son fensir ko alƙalami? Na gode da wannan tambaya taku. Amma kafin na ba ku amsa, zan ɗanci gyaran ku. Yanayin tambayan da kuka mun ko yanayin inda tambayan ya fito, akwai ɗan gyara. Tambayan ya kama ya fito, a, kana ka fi son fensir ko alƙalami? Ko kuma alƙalami ko fensir wanne ka fi so? Tambayan ya kamata ya kasance a haka. A hakikanin gaskiya, fensir shi ya sa ma aka yi shi da kilina, magogi in anyi kuskure. So na masu koyar rubutu ne ko na wanda ba su ƙware ba. Kuma ba a, ba da iko cikakke na yin rubutu mai tsayi ka tura wa gwamna, sanata, malamin makaranta, principal, duk wani mai matsayi. Ba a rubutu da fensir. Don haka na fi son alƙalami akan shi fensir in. Saboda wannan dalilan da na zayyana, na faɗo su gaba ki ɗaya. Bai, alƙalami kamar yadda na faɗa, shi in ka yi rubutu, ka yi kuskure ko ka yi wani abu makamancin haka, gaskiya sai dai ka ja layi ka nuna alamun ka yi kuskure ko wani abu makamancin haka. To wannan ya fi akan shi fensir. Domin shi in ka yi kuskure abu ne cikin sauƙi, za ka goge shi da ɗan magogiya, ɗan magogi. Wannan shi ya sa ba ni kaɗai ba, mutane da yawa sun fi son alƙalami akan fensir. Amma dai makoyi da wanda basu saba rubutu ba, ina tunanin za su ce ko kuma, eh hakan sun fi son fensir akan alƙalami. Domin in sun yi kuskure ko sun yi wani abu makamancin haka, za su iya amfani da shi domin su goge kuskuren da suka yi. Saɓanin shi alƙalami ba a mishi haƙa. In ka yi kuskure ko wa zai iya ganin kuskuren ko da ka ja layi a kai ko kuma ka yi wani abu, zai nuna. Shi kuma fensir ba haka yake ba. In ka goge zai iya yiwa ya gogun wanda ba zai nuna ma wani alamun an yi kuskure a wannan kan gaɓan ba. Wannan shine bambancin kuma shine dalilin da ya sa na fi son alƙalami akan fensir. Na gode.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Na gode da wannan tambaya taku. Ina rubuta rahoto ne daidai da abin da na samu. Da yake ni ne sakataren yaɗa labarai da kuma mu'amala da mutane, kullum cikin rubuta rahoto, kullum cikin tura rubuta da duk wani abin da shafi rahoto nake. Ba zan iya ce ga adadin rahoton da nake rubuta ba. Domin ina da wanda suke rubuta rahoto a ƙarƙashina suna da yawa, kuma ni ma ina rubuta rahoto. To in aka haɗa yawar rahotanni, bai isa in ce ga adadin su ko ga adadin shi ba. Don haka ba zan iya ce wa ba. Sai dai ko in kimanta, in na ce zan kimanta ne, zan iya ce ina rubuta rahoto ko rahotanni kaman guda hamsin daga a ƙasa a sati. Wannan shine, a takaice, na gode.

Ina kake tofa miyau? Na gode da wannan tambaya taku. Ina tofam yau a wajen gida, a wajen ɗaki, a bayan gida, a bayan ɗaki, wurin da ba a zama, ba a cin abinci, ba a hutawa, ba a duk wani abun da yake ɗebe wa ɗan adam kewa ko kuma. Ina zubadda yawu a gurin, miyau ko yawu a gurin ƙazanta ne, badda gurin tsafta.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Na gode da wannan tambaya. Ina ajiye hotunan wayana a kan manhaja na Ebell ko Gmail, domin ko da wayar baya nan, in dai shi manhajan yana nan, to hotunan zasu kasance suna nan. Ba lalle hotuna ba, abubuwa sama da haka ba. Ina ajiye su a manhajai Gmail ne.

Wane app kake amfani da shi don saƙonni? Na gode da wannan tambaya. Sai dai wane irin saƙonni kuke nufi? Saƙonnin yau da kullun na gargajiya, wato SMS, ko kuma saƙonnin da ya shafi social media? Amma na fi tunanin wanda ya shafi social media ne. Ina amfani da Facebook, ina amfani da Twitter wanda akafi sani a yanzu da suna X, ina amfani da Telegram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Instagram, ina amfani da. Suna nan daidai da yawa a hakannan. Duka ina amfani da su wajen tura saƙo kuma da karɓar saƙo. Wannan shine. Na gode.

Kuna da manufa na wata-wata? Na gode da wannan tambayar. Eh, ina da manufofi ba manufa ba ma na wata-wata. Sha yanzu magani yanzu, muna kira da sh-- muna kira da, da faka-faka a yaren mu da muke amfanin shi a maimakon wata-wata, sai muka mai dashi faka-faka. Ina da manufofi da yawa. Daga cikin manufofin, yau ace in samu aikin yi, in yi kuɗi, in fi ƙarfin damuwoyina, in fi ƙarfin damuwan 'yan uwana, in fi ƙarfin damuwan abokanai, in taimakawa 'yan uwana da abokan arziki da maƙwabta da mutane da yawa, ni ɗin ma in tsaya da ƙafana, in taimaki kaina. In yi tanadi mai kyau wa iyalina da sauran wasu abubuwa. To kaga wannan manufan dole ya kasance manufa ne wanda na wata-wata ne a yi shi, a samu domin hakan ne ya kamata. Ko ka ce wata-wata ko ka ce faka-faka duk dai-dai ne, na gode.

Yaya kake jagorantar mutane? Na gode da wannan tambaya. Ina jagorantan mutane ne ta hanyoyi da dama. Amman kaɗan daga ciki hanyoyi shine, ni jagora ne, wucewa ta zan dingayi ko kuma abubuwa zan ringa yi ana bina, so in aiki ne ko kuma jagorantar mutane ne da zuciya, da fuska ɗaya, babu babu abunda ake kira wariya wurin bangaranci babu abin da ake kira muzgunawa, dan ni babban ne, in take na ƙasa na. Babu abin da ake kira, eh, mulki da zalunci. A kawo maka ƙara ko makamancin haka, kai ka san me gasƙiya, dai-dai gwargwadon ko maka mace haka. Abin da yake ka fi dangi da wancan ko ka fi kusanci da wancan, ka karɓi gaskiyan wancan. A zo a ringa ba wanda ba da gaskiya. Gaskiya ba haka nake, ina jagoranci na, ina jagorantar mutane da gaskiya da riƙon amana da magana ɗaya da kalma ɗaya. Wannan shine inda nike jagorantar mutane.

Yaushe kake cajin wayarka? Na gode da wannan tambaya. Ina chajin wayata a koda yaushe. Koda yaushe ina cajin waya. Na danganta ka da yaushe cajin ya ƙare da yaushe ne bai ƙare ba. Musamman ma ina abu mai mahimmanci domin shi waya kusan kullum na hanuna kuma yana danne danne. So dole cajin bai ringa zama a cikin wayar sosai ba. Shiyasa, ban isa ince ga lokacin da nake sa waya na caji ba.

Wane irin nama kake fi so? Na gode da wannan tambaya. Amma inda ya kamata kuyi tambayar shine wane irin nama ka fi so? To amsan tambayar ku ita ce, na fi son naman kaza ko kuma naman duk wani dabba mai fikafiki ko ince duk wani dabba mai ƙafafuwa biyu. Amma in aka samu dabba mai ƙafafuwa huɗun ma ba zai ƙi ciyuwa ba. Zanyi gaddama dashi sabida nama shine abincin dana fi so a rayuwa kullum sai naci nama to shiyasa nafi son ƙananun dabbobi. Manyan dabbobin ba wai ana ƙin su ba ne, ana son su. Wai wanci an fi samun matsala ne daga cikin naman manyan dabbobi. Wannan shine a taƙaice ce, na gode sosai sosai.

Yaya wurin aikin ku yake? Na gode da wannan tambaya, gurin aikin mu ya na tsabtacecen, gurin aikin mu kullum yana fama da mutane, gurin aikin mu ba a wasa, gurin aikin mu muna ƙoƙari yin duk abun da kamata. Gurin aikin mu ana siyasa wurin aikin mu ma ya wuce duk yanda mutum ke tsamani. Abin da yake mana da sirri ko muna da sarauta ko manene ko kuma ko abu ya same sai ka ga gidan ma ba sani ba da yawa.

Yau she kake zuwa kasuwa? Eh, na gode da tambayan ta. Ina zuwa kasuwa kullum, kullum. Kullum kuma dai ba da, ina zuwa kasuwa na awa ishirin da huɗu ko kuma in ce na awa ishirin. A cikin awa ishirin da huɗu, a kwana ina zuwa sau ɗaya, a sati sau bakwai, a wata sau ishirin da tara ko talatin, a shekara sau ɗari uku da sittin da biyar ko kuma sau ɗari uku da wani abu. Domin cikakken abu sai mutum baya da cikakken abu. Akwai abubuwan da za su gifta amma mutum ba zaije ba shi yasa ban ce ɗari uku da sittin da biyar ba. Ina zuwa kasuwa sosai sosai.

Kana iya hawan keke? Na gode da wannan tambaya. Tabbas ina iya hawan keke, ina iya tuƙa keke, ina iya sayan keke, ina iya yin komai wa keke. Wannan shine a dakai ce ba hawa kawai ba, hatta tuƙawa zuwa aikana wasu abubuwa ina yi da keke.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Na gode da wannan tambaya. Ina kwana a gado wata rana ina kwana a ƙasa. Ya danganta ka yadda na samu kaina amma nafi kwana a kan katifa. Katifa kuma kusan za'a iuya ce masa gado, saboda ba katakon da aka supporting da dai sauransu. Wannan shine.

Yaya kake haɗuwa da abokanan ciniki na gode da wannan tambaya. Ina haɗuwa da abokan ciniki ne a kasuwa ko kuma a ofis lokacin da kowa yake harkan sa. Sai wannan ƙanƙanin abu ko da ba ƙanƙani ba, wani abu dai sai ɗan haɗanku. Sai kaga ka haɗu da shi cikin sauƙi ba tare kasha wahala ba. Haka ne ke haɗuwa da abokan ciniki da sauran kasuwanci.

Yaya kake gaishe wa mutane? Na gode da wannan tambaya. Aman tambayar ha kamata ya kasance, yaya kake gaishe da mutane? Ina gaishe da mutane ya danganta da wanda nake gaisarwa. Akwai yayu, akwai ubanni, akwai uwa, akwai uwanne, akwai goggonni, akwai kawunnai da dai sauransu. Ina gaisawa da su kuma ina gaishe su yana da addabin musulunci ya, eh, ta, eh, awa. Wannan shine ya takaice.